Oh, ina son kallon faɗuwar rana. Eh, faɗuwar rana wani, wani abu ne kuma daban wanda gaskiya indai ka hangi in dai kana kallon faɗuwar rana za ka ga wani irin kyau ne wani halitta da Allah ya yi a wajen rana. Amma ni kuma, har ga Allah irin aikin da nake yi ba zai bani dama har ina son kallon faɗuwar rana ba gaskiya. Da wasu ake anfani, wanda zanyi anfani dashi indai da yamma ne, kasan kuma faɗuwar ranan nan sai da yamma da yamma kuma ina nake lokacin? Lokacin na dawo daga aiki, na gaji, tilis, na ɗan samu, ɗan samu, ɗan huta. Idan mutum yana kuma sallah ka kuma kawai a kawai mutum kawai ya zo, ya zo faɗuwar, ya zo yana kallon faɗuwar rana, ashe mutum ya ƙoshi kenan.